Idan ka ji an ce malam, ah ana nufin mutum wanda yake da ilimi na addini, ah wanda kuma ake karantarwa na addini. Ah wannan su ake kira malamai. Sai kaji ance mutum malam to wannan shi ake nufi da idan ka ji an ce Alhaji kuma a ƙasar Hausa, ah wanda ya samu zuwa hajji itafi ah Makka da Madina. Ya lalle shi ake ce ma Alhaji, ma'ana wanda ya je hajji a ƙasar Hausa. In ka je an ce Hajiya, ita kuma mace kenan wadda ita ma ta samu zuwa ƙasar Saudiya ta je Makka ta je Madina ta je ta yi hajji. Ita ma ita ake kira Hajiya. In ka ji an ce baba a ƙasar Hausa, ah mahaifi wanda ya haifi yaro, wanda ya haifi ɗa shi ake ce ma baba. In ka ji an ce inna, inna uwa kenan wadda ita kuma ta haifi ɗiya, dasu mace kenan. To wannan su ne abin da na sani game da wa'inan kalmomi da kuma ma'anarsu.

Yadda muke siyan kayan gida, muna siyan kayan gida ne a nan kasuwanninmu ko kuma kayan ah ah a online da ake cewa ta irin Adidas, first time ko fungal. Halle tananne muke siyan kayan gida. In a online ne dama akwai kayayyakin kasuwanin komai za ka bi shi ɗaki ɗaki ka kalli eh tufa ta da descriptions na shi ka zaɓi irin kayan da ka ke so. Kuma a nan ne kasuwannan da muke siya na zahiri nan ma za ka tafi kaje ka duba ka ga irin kayan da kake buƙata ka siya kafin ka biya kuɗi ka ɗauko abin ka.

Duk sanda na samu kaina babu wutar lantarki, abin da nake yi a wannan lokaci shine hutawa, karatu da wani lokuta kuma nakan ɗauko wayata in buga ƙolaye in buga games haka da sauran su don ina yin waɗannan gaskiya amma na yi karatu kuma nakan yi kallo duk yana cikin abin da nake yi a wayanna lokuta.

A'a, bana jure ma barkono idan ya yi yaji da yawa gaskiya. Nakan ci shi a tsaka-tsaka. Ina shan yaji amma kaɗan-kaɗan. Amma akwai matakin da in yaji ya wuce shi gaskiya wannan abincin na fi son nayi haƙuri na basshi. Menene dalili? Yawanci idan naci yaji mai mugun zafi sosai yana ɓata min ciki. Ya burkuce min ciki ya sa ni in je in ta gudanawa.

Matan idan ana ruwan sama, galibi gari ya kanyi sanyi. A wannan lokuta gaskiya muna bacci ne mai daɗin gaske ƙwarai da gaske. Kuma gaskiya a wannan lokaci indai sanyi yayi yawa ah muna yin shayi na lipton sai muɗan shasha saboda jiki yaɗan yi samu ɗumi ko mu nemi mayafi mu lalluɓe mu biɗan dimanka a kwanta.

Gaskiya a baya mutum nake mai ba mai son zama sosai ba. Idan na daɗe a zaune nakan ji gaskiya ahh bayana yana mun ciwo saboda akwai hatsari da na taɓa samu lokaci ina yaro. To wannan na tayar mani lokaci zuwa lokaci idan na daɗe ina zaune gaskiya. Saboda haka ne ban cika son zama ba.

Ni babu wasan da na fi so a rayuwa ta irin wasan da ake ce ma mana wasan ƙwallon ƙafa gaskiya shine na fi so sai mai bi masa shine wasan da ake kira volleyball amma wanda na fi so shine wasana ƙwallon ƙafa shine wasan da na tashi ina yaro nayi kuma yanzu bana yi amma kuma ina kallo.

To babu abin da ba na siya, nakan siya abin da nake buƙata ne. Ah kamar ina ga wata ɗaya biyu da suka wuce ma na siya abin da ake ce ma coupling haka da kuma ah abin gan mota eh wani turare ne haka na mota. Wanda lalle na yi odan su da kuma rigar waya ta wadda na siya su ma na yi odassu ah da abin gan temu da ake ce ma.